Kana kunna Bluetooth kullum? Eh gaskiya, ina kunna Bluetooth kullum kuma a yanzu haka Bluetooth ɗina ma a kulle yake. Ah, Bluetooth dai wani website ne, ko wani application ne, ko wani ma'aikaci ne, ko wani gaɓa ne, ko wani ma'aikaci ne daga cikin ainihin wato wayar salula, ko wayar lantarki, ko wayar hannu, wadda kuka fi sani da waya ko salula. So shi ne wannan Bluetooth ya kasu kashi biyu. Akwai Bluetooth wanda yake a cikin waya, wanda yake app ne a cikin waya. Akwai kuma wanda yake Bluetooth na earpod ne, wanda ake siyowa ake yin connecting ɗin shi da Bluetooth domin yin amfani da shi wajen sauraron karatu, wajen sauraron waƙa, ko wajen sauraron kiɗa, ko wajen sauraron dai voice ko sauti. So ina yin amfani da Bluetooth ƙwarai ma kam ko yanzu haka Bluetooth ina abuɗe yake kuma ina amfani da shi. Bluetooth nakan yi amfani da shi wajen tura waƙa, nakan yi amfani da Bluetooth wajen tura bidiyo, nakan yi amfani da Bluetooth wajen tura hoto, nakan yi amfani da Bluetooth wajen karɓan waƙa, nakan yi amfani da Bluetooth wajen karɓan hoto, nakan yi amfani da Bluetooth wajen turi a zanda. Yayin da kazo zaka yi turi a Xender za tayi requiring ka kashe Bluetooth. Sannan nakan yi amfani da Bluetooth wajen shiyarin wasu various information nawa ta hanyar wannan shi Bluetooth. Kuma sannan akwai wannan Bluetooth shi wanda muke siyowa, wanda muke cewa earpod. Wanda ake sanyawa ga kunne domin yin linking ko connecting ɗin shi da wannan Bluetooth ɗin na waya domin karɓar saƙo daga cikin waya zuwa cikin wannan Bluetooth. Wannan Bluetooth wanda ake saya ko earpod, akan yi amfani da shi ne a yi connecting da waya da Bluetooth na waya a haɗa shi, a riƙa sauraron waƙa, ko sauraron karatu, ko sauraron kiɗa, ko kallon bidiyo a sirrance kuma a tsare. Ba tare da sautin da kake saurara kowa ya sani ba. A sirrance ba tare da kowa ya ji abun da kake sha ba. Ba tare da kowa ya ji abun da kake sauraro ba. A sirrinka, a rufe bakinka alokum babu wanda ya san abun da kake yi sai kai. Ah, ka yi connecting da shi ka cigaba da amfani da shi babu wanda ya san kome kake sha. Eh to, gaskiya ni kam kullum a ranar duniya ina amfani da ko duka biyun ina yin amfani da na waya yayin da na ɗauko waya ta zan fara buɗe data abu na biyu wanda zan yi shine Bluetooth. Zan ɗauko, zan buɗe wannan Bluetooth ɗin, zan jawo labulen wayata na sama daga sama. In na jawo shi sannan in taɓa wannan alama ta alamar Bluetooth sannan ya buɗe sannan in zura hannuna a cikin aljuhuna. In jawo wannan ɗan akwati na wannan earpod ko wannan Bluetooth wanda ake sawa. In buɗe shi, in na buɗe shi sannan in ɗauko ɗan ɗa ɗaya ko biyu daga ciki in zaga kunnena sannan in tafi cikin zuwa wayata cikin wannan Bluetooth nawa wajen setting ɗin shi. In danna in yi connecting ɗin shi yayi connecting. Idan yayi connecting sannan sai na cigaba da aiki da wayata. Idan na tura voice zan yi amfani da shi wajen tura wannan voice. Kuma zan yi amfani da shi wajen sauraron wannan voice. Sannan zan yi amfani da shi wajen, ah, kira. Sannan zan yi amfani da shi wajen karɓa kira. Sannan zan yi amfani da shi wajen kallon bidiyo. Sannan zan yi amfani da shi wajen making call. Sannan zan yi amfani da shi wajen video call, wajen voice call. Duka zan yi amfani da Bluetooth. Kenan Bluetooth abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda yake taka rawar gani, rawa a zo a gani a cikin waya. Wani maƙo ko shakka babu Bluetooth yana taka rawar gani sosai a cikin waya kuma yana da matuƙar mahimmanci kuma muna amfani da shi a kullum ta rayuwa. Yau da gobe na rayuwar mu, a sati, a shekaru, duk muna amfani da shi. Kuma ba mu a ƙin shi sabida wannan cigaba ne wanda ƙasanmu marayu ne mata wanda da babu Bluetooth. Da he dai duk inda za ka, kana tafiya kana shan waƙar wansakai ko kana tafiya kana sauraron abu kowa yana ji babu sirri. Kowa yana jin ka ko cikin mota ko cikin tasha ko a ƙasa ko akan abun hawa ko da safe ko da dare ko rana ko da yaushe kake tafiya sai dai kana tafiya kana sauraron wannan abun. Ah, kowa yana ji, ah, open ne. So amma technology Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu an samu ƙararrawar technology akan yiwu wannan Bluetooth ɗin domin ya rufa maka a asiri ya sirrantama. A duk lokacin da zaka yi abunka zaka yi shi a rufe, zaka yi shi a sirrance, zaka yi shi a kimlance, a hankalin ka kwance ba tare da wani ya san abun da kake ba. Ba tare da wani ya ji abun da kake ba. Ba tare da wani ma ya fahi aikaci kana sauraron wani abu ba. Kai dai kaikaɗai kake sauran abunka. Kaga ko ci gaba ne. Mu kam tun da dai wannan abu cigaba ne gaskiya bama ƙin shi muna yin amfani da shi yau da gobe da jibi. Kuma muna son shi kuma muna ƙaunar shi kuma da kuɗin mu muke sawa muna siyan shi. Kuma zamu cigaba da amfani da shi kuma har yau har gobe zamu cigaba da amfani da shi dan ko yanzu ina da shi.